Ina bada shawari wajen aiki sosai. Abubuwan da nasani a layina, layin aikina akwai da yawa wanda ba su sani ba. So suna kirana su tambaye ni. Allah ya zamu yiwa wannan, ina basu shawari.

A lokacin hutu ina fita waje. Inje in huta, inje in shaƙata dani, da matana, da gidana duk zamu je wajen hutu irin garden haka. Muje mu huta, mu shaƙata, mu kashe lokaci kafin mu dawo gida.

To, damuwa a aiki. Yanda nake magancewa shine kawai wani lokaci zuciya kawai nake yi gya ma. Zuciya da kuma hakuri. Eh, don a samu zaman lafiya. Dole duk abunda aka ce ka yi kawai, sai dai dai ka yi hakuri ka yi.

Ina tauna goro amma gaskiya ya jima da na tauna goro. Ina tauna goro, ina tauna namijin goro. Yanzu namijin goro ne na fi taunawa amma duk goro da namijin goro duk ba wanda ba ni taunawa.

Ni nafi son tuwo, nafi son tuwo. Nafi son abincin da ake hadiye wa. Tuwon masara, tuwon shinkafa, tuwon sakwara, tuwon doya, amala da miya mai kyau. Na fi son tuwo fiye da shinkafa.

Ato ina zuwa gidanmu, so daɗɗe ne fa ba kullum ba. Don yanzu ni yanda nake ina da nisa da gidanmu. In zan je gidanmu sai na yi tafiya, tafiyan awowi kusan biyar ko shida. So ba kullum nake zuwa ba amma dai ina zuwa.

Ina motsa jiki kullum, ina motsa jiki kullum. Da sassafe in na tashi bana wanke bakina abun da zanyi motsa jiki ne. Idan na gama motsa jiki sai inzo in yi wanka in je aiki. Ina motsa jikina ko ɗan minti kaɗan ma.

To hayaniya gaskiya ne ina gudun hayaniya, bani son hayaniya a rayuwa na. Duk inda na gane hayaniya ina fita in bar wajen ne. Kuma ni bani son hayaniya, bani jawo wa hayaniya.

Ina amfani da Channels Television, ina amfani da AIT, ina amfani da Trust TV, ina kuma amfani da TRT World.

Abun da nake tunawa daga yaro gaskiya suna dayawa amma wanda nafi tunawa lokacin da nake zuwa makaranta da nake yaro da mama na zata kaini makaranta. A kan hanya zamuyi ta wasa muna dariya amma idan muka kai makaranta gate din makaranta malamai suka karbe ni sai mama na in za ta koma sai in fara kuka. Sai a kai ni cikin aji a ɗauko mun keke a sa ni a kan keke ayi ta turani ana mun waƙa. Tukunna in nazo nayi shuru na daina kuka sai in zo in fara aikin makaranta. Kullum na tuna da wannan lokacin gaskiya na jin wane yarina.

To kullum dai ina fara aiki, da misalin ƙarfe takwas da rabi. Idan na isa wajen aiki ƙarfe takwas ko takwas da minti biyar, wani lokaci takwas saura, eh kafin in zauna in fara aikina takwas da rabi. Amma duk lokacin da aiki ina da aikin da ban gama ba kafin a tashi ranan da, ranan da a day before to ina fara aikina immediately ina kai aiki wajen aiki indai akwai wuta.

Gaskiya ban iya duba lambar QR ba, sai dai dai kawai in ɗauki QR in dai zan yi sharin abu, in yi capturing ɗinsa. Ban san ya ake daukar lambar QR ba.

Tsallen igiya lokacin da muna karemi kenan muna wasa, yanzu mun daina irin wannan wasan. To ba zan ce ma ban iya ba ko na iya ba. Da lokacin da nake yaro, ina tsallen, ina tsallen igiya sosai. Amma yanzu a ba an yi girma yanzu an dena yi.

Ina amfani da tsintsiyan kwakwa. Da ina amfani da tsintsiya mai laushi amma tana karyawa da wuri so kuma ba ta lasting. So na fi son wanda ke lasting. Tsintsiyan kwakwa da shi ne ke amfani.

Ni na fi zuwa kananun shaguna, kananun shaguna da suke ta streets, suke kan streets kawai. Wanda zan je in samu duka abin da nake son siya, sabulu ne, kayan abinci ne. So daɗɗe nake zuwa babban shaguna kamar Market Square yauwa, so daɗɗe nake zuwa supermarket.

Kullun dai da misalin karfe biyu nake cin abincin rana. Karfe biyu ko ɗaya da rabi. Karfe biyu, ɗaya da rabi nake cin abincin rana.

A dakanta kan ba ta daidaita haske da kanta. Sai na rage hasken da kai na waya na ba ta daidaita haske da kanta.

Ina dasa hannu a sakonnin mu kai. In dai ni ne aka tura inje in ba da sako, ni ne zan dasa hannu. In kuma ni aka samu oga na bayi nan, ina dasa hannu.

Ina amfani da kwamfuta. Ina da kwamfuta. Sai dai, dai an sace. Aiki na da kwamfuta nake aiki. Ina cikin Department of ICT a wajen aikina. Na karanta Computer Science. So dole na yi aiki da kwamfuta. A wajen aikinmu duk aikin mu akan kwamfuta muke yi. Activity log ɗinmu, daily activity log ɗinmu akan kwamfuta muke, muke sakawa. A Google Sheets muke amfani da shi muke sawa. So kwamfuta is like my tool for working every day.

Ina yanka shawara a aiki bisa ga yanda ya kamata in yanka shawara. Idan na ga mutum yana abunda baiyi daidai ba ko kuma inda yake aiki especially da kwamfuta. Don mune muke kula da masu, mu ne muke kula da duk electronic devices dake wajen aikin mu. All the computer deployed to each department is under our monitoring. So ina yanka musu shawara bisa ga idan suna amfani da kwamfuta yanda bai kamata suyi ba. Ina basu shawara ba haka bane yakamata kuyi haka zakuyi.

Ni gaskiya na fi son Mr. Biggs. Ina zuwa Mr. Biggs ina cin meat pie nasu, ice cream nasu, shinkafan su, jollof rice ko fried rice sun iya sosai Mr. Biggs.

Ina da dabbar gida, ina da kare, ina da kaji, ina da kare kuma ina da kaji. Dabbobin da nake kiwo kenan.

Gaskiya madubi guda ɗaya nake da shi a gidan nan, guda ɗaya kuma ƙarami ne. Ina son in sayi babban madubi amma yanzu guda ɗaya kawai nake da shi.

Abincin dare wani lokaci karfe bakwai na ke ci, wani lokaci kuma irin bakwai da rabi haka zuwa takwas. Lokacin da na ke cin abincin dare na kenan, bakwai na dare ko bakwai da rabi zuwa takwas na, eh takwas na dare.

Soɗe nake rubuta rahoto a kowane wata. Kuma rahoton da nake rubutawa shine rahoton aikin da muka yi a watan. Activity log ɗinmu a watan nake rubutawa. Ni ne nake rubuta rahoton activity log na mu.

Wani lokaci indai aikin ya yi mana yawa ina yin aiki bayan lokaci especially indai aikin ma it is for my own benefit, it is for the benefit of the, of the agen-- of the council dole muna yin aiki bayan lokaci. A lokacin da nake makaranta kuma da nake koyarwa a makaranta ina aiki bayan lokaci amma duk aikin da muka yi bayan lokaci ana motivating namu.

Ah, ina son dafaffen ƙwai sosai. Ina son dafaffen ƙwai gaskiya. Ni in na samu dama mara ringa samu ina cin dafaffen ƙwai kowace rana ina so.

Aikin gidan da nake yi kullum sun haɗa da shara da kuma wanke wanke. Diban ruwa ba kullum nake zuwa diban ruwa ba. Amma yanzu da na yi aure ina da mata ba kullum nake shara ba. Wani lokaci nakan taimake ta in yi shara. Ba ni wanke wanke kuma. Diban ruwa kawai nake yi yanzu kuma ba kullum nake diban ruwa ba.

Sosai kuwa ina buga rubutu da sauri, na iya rubutu da sauri sosai. Na iya rubutu da sauri, ina taking dictation kuma bani missing komai.

Eh to ina sa handkerchief a aljihun baya na. Duk inda zan je, dole da handkerchief in case in nayi atishawa ko kuma in zan share fuska na. Ina riƙe da riga a aljihun baya.

Abincin da yake sa in ji daɗi a suna da yawa fa. In na samu sakwara da kyakkyawan miya, miyan ganye mai kyau da nama, naman akuya mai kyau da kifi, ina jin daɗi. In kuma na samu jollof rice da kifi da naman kaza a ciki, zan ji daɗi sosai. In kuma na samu shawarma ko chicken meat pie da yoghurt, zan ji daɗi.

Kujera na yana da daɗi. Kujeru na a wajen aiki ne gaskiya ba daɗi sosai, amma kujera na a gida har kwana ma ina yi a kai.

Ina amfani da Oppo A16k, Oppo A16k Android phone. Wayan da nake amfani da shi kenan kuma gaskiya ina son canza waya.

Eh sosai. Ina amfani de, ina amfani de space a intanet wanda nike saving abubuwa a ciki. Email dina ina saving abubuwa a cikin email nawa. Ina saving abubuwa a cikin Google, Google Drive. Sannan kuma a wajen aiki muna saving abu a cikin OneDrive. Muna kuma saving abu a, a, a Google Sheet. So, saboda kowa zai iya assessing ɗin wannan abubuwan duk inda yake in case of emergency.

Gaskiya a wurin aiki abubuwan da nake son in canza suna da yawa. Na farko ina son in canza ofis namu. Mu a ICT unit, ofis namu is too small kuma an zo an combining namu da ƴan media unit. The that place is too tight. Duk rana da kowa yana zuwa aiki kaman ranar Monday, wallahi I'm not comfortable in that place. Na farko kenan. Na biyu ina son mu canja yanda muke zuwa aiki da muke komawa. Ofis namu ba mu da staff bus wanda zai ringa kai staff gida yai picking staff daga junction nasu. I want to change that narrative. I want that narrative to change. So sannan kuma kuɗin da ake biya mu gaskiya as a council, salary scale ɗin da muke a wajen aiki bayi da kyau. Ba yanda ya kamata mu, mu tsaya ba kenan. So ya kamata a canja mana salary scale namu.

Tab ni to a rana dai gaskiya ni so ɗaya nake kallon madubi. Da safe da na gama wanka zan tafi wajen aiki na dauki madubi. Ina kunmin kai na, gashi, suma na. To lokacin da nake kallon madubi kenan babu ni abin da nake yi kuma bayan haka.

Rubutuna yana da kyau gaskiya. Ni ana ma gaya mun ma cewa ina da rubutu mai kyau kuma ni na san ina da rubutu mai kyau. Rubutuna yana da kyau.

Yanda nake magance matsaloli a aiki shi ne idan matsala ya taso a wajen aiki shuru nake yi. Nakan natsuwa in dai zan magance matsaloli duk a natsai nake yi. Duk maganan da zan yi sai na, sai nayi tunani sosai kan maganan da zan yi ma ya sa ni a wani matsala. So a hankali nake bin matsaloli a wajen aiki.

Dangantakar mu da maƙwabta gaskiya lafiya ne. Duk maƙwabta na a gidan da nake duk muna shirya da su, muna mutunci da su. Idan maganan tashin hankali ko faɗa ya taso ina kiyayewa, ina kiyayewa bani son abun da zai haɗani faɗa da maƙwabta na. Yanzu a haka inda nake duk maƙwabta na. Muna shirya da su.

Ina son zama baya na a jingine, kafafuwa na a kasa, hannaye na a resting position na kujeran. Ina son balance kujera gaskiya, in samu in zo na da kyau.

Ni dai nafison burodi melaushi wato fresh bread, biredin yau shi nafuso ko slice ne ko loaf ne ba biredin da ba niso amma dai na yau nafiso melaushi sosai.

Ina son daukan hotuna. A musamman du randa nasa sabbin kaya ina son dokan hotuna. Eh.

To ni dai gaskiya ni ba ɗan kasuwa bane. Ni ma'aikaci ne, ofis nake aiki, albashi nake amsa. Ba ni, ba ni siya da siyarwa a'a.

To ni na fi son, na fi zuwa kasuwa ran Asabar, ran da nake samun lokaci kenan. To sai dai kuma duk lokacin da nake annual leave dina, ina zuwa kasuwa ranan kasuwa. Kaman anan wajenmu muna zuwa ran-- akwai kasuwan da ranan, ranan kasuwan kowani ranan Talata ne, Tuesday kaman yau. Akwai wani kuma ko ne ranan Wednesday ne. Akwai kuma wani bayan kwana biyar-biyar ne. To, inda nake zuwa kasuwa kenan.

Gaskiya ina rera waƙa lokacin wanka. Jin waƙa abu mai daɗi ne, wanka abu mai daɗi ne. So wani lokaci ina in zan shiga bayan gidan in wanka nakan kunna waƙa a waya na ina ji ina wanka.

Saƙonni a aiki, to once in a while ne ke dubawa. Don muna da platform wanda in dai akwai wani update ana turawa a kai. Yauwa, inda mu ke kya muna da WhatsApp platform. Wanda kullum message ya shiga wajen muna samun notification.